Eh idan na fita waje, ina yin wasan ƙwallon ƙafa, saboda a rayuwa na ina so na ga ina buga wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa wasa ne mai amfani ga lafiya, domin ɗan Adam zai dinga motsa jikinsa a ko da yaushe da yake. Ina zama cikin raha, cikin abokai da walwala idan ina wasan ƙwallon ƙafa a waje.

Ina son madara sosai saboda madara na da ɗanɗano mai daɗi sannan tana da alfanu ga lafiya. Madara abu ne abin so wanda kowa yana so. Ko in ce mafi yawancin mutane na son madara. Tana da alfanu ga lafiyar ɗan adam sannan abu ne da nake matuƙar so a rayuwana. Ina son madara sosai saboda madara na da daɗi.

Eh ina tofon miyau a cikin shara, saboda miyau shara ce, miyau abu ne mai datti, sai sa ba'a tofon miyau a waje ne kyau. Kuma miyau ƙazanta ne saboda wani abune aka fitar daga jikin ɗan adam. Ina tofon miyau a cikin shara, kuma mafi akasarin mutane ko in ce mutane cikin shara suke tofa miyau.

So uku nike tsarkake gidan mu a ko da yaushe. Ina tsarkake gidana da safe, ina tsarkake gidana da rana, ina tsarkake gidana da maraice. Domin tsafta abu ne mai amfani ga lafiya. Idan kana tsaftace gidanka a ko da yaushe, ba za ka samu, ba za ka zamo cikin masu ɗaukar cututtuka ba. Ina tsaftace gidana sau uku a rana.

Eh ina aje kwafin bayanai na saboda kwafin bayanai ajiye shi na da amfani. Idan ka rasa wani, idan ka rasa original kwafi din, to kwafi din da kai yana da amfani sai ka je ka sake kwafi din shi. Aje kwafin bayanai na da amfani sosai domin wannan al'ada tace ina yawan aje kwafin bayanai a ko da yaushe.

A'a bana son cin abincin titi saboda ban yarda da tsaftar su ba da ingancin abincin. Ina son cin abincin gida ne a koyaushe saboda shine na yarda da tsaftar shi da ingancin shi. Mafi yawancin abincin da ake saidawa a titi ƙura na shigar sa, datti na shigar sa sannan bashi da tsafta. Abincin waje, abincin titi ba'a rufe shi, bashi da tsafta sai yasa bana son cin abincin titi.

Takalma na ƙwara uku ne. Ina da takalma uku, da takalmin da nake sawa na je unguwa, takalmin da nake yawo da shi a cikin gida, sai takalman da nake share ma dabbobi na abinci. Ajiye takalma masu yawa a cikin gida na da amfani, domin ba za su soro ba, domin idan ɗaya ne zai yi saurin lallace wa amma idan ka ajiye takalma da yawa, wannan na da amfani.

Abincin gargajiyar da na fi so, na fi son, na fi son abincin gargajiya, na fi son tuwo da miyar kuka. Domin tuwo da miyar kuka na ƙayatar da ni, yana burge ni. Kuma idan na ci tuwo, yana ruƙe min ciki bisa ga sauran abinciccikan zamani. Tuwo abinci ne mai kyau, abinci ne da nake ra'ayi kuma yake burge ni. Tuwo da miyar kuka shine abincin gargajiyar da na fi so.

Inda nake cin abinci a wajen aiki, ina cin abinci a reception ɗinmu na makaranta. Domin a reception ɗinmu na makaranta nan makaranta ta tanadar mumu wajen da zamu ci abinci, wajen da zamu zauna mu huta. Kuma a reception ɗin makaranta nan na fi jin daɗin nazo na ci abinci. Gaskiya na fi son in zauna cikin reception saboda mutane gasu nan da yawa kuwa na cin abinci haka na burge ni sai sa ina so na zauna cikin inda makaranta ta tanadar mumu don mu dinga cin abinci.

Eh ina kallon wayana, ina kallon wayana na sa'o'i aƙalla goma a rana. Domin waya ita ce abokiyar zamana, ita ce ke ɗebe mun kewa a ko da yaushe. Ina aƙalla sa'o'i goma akan wayana. Ina kallon wayana domin tana ina samun kuɗaɗe na, ina hidandumin gabana kuma zan kira 'yan uwa da abokan arziqi na.

Na fi son launin ja a rayuwa na, domin launin ja yana burge ni, yana ɗauka ido ko daga nesa ka hango launin ja za ka hango shi. Launin ja kala ce da mutane ma su ke so sosai ba ni kaɗai ba. Ya sa kalar ja ke burge ni sosai a rayuwa ta. Kala ce mai ɗaukar hankali, burgewa da kuma ƙayatarwa.

Eh ina cire farce na, ba musamman ranar Juma'a, rana ta ƙarshen mako. Domin cire farce tsafta ce. Yawan barin farce da datti, yana jawo wa mutum ɗaukar ƙwayoyin cututtuka a rayuwarsa. Za ka ci abinci da hannayenka idan akwai farce? Datti zai shiga. Wani abun cutarwa za iya cutar ka kai. Sai sa aƙalla a sati sau ɗaya ko sau biyu ina yanke farce na. Domin haka na birge ni, kuma don ado ma, ina yanke farce na.

Eh, dangantaka ta da maƙwabta ina jin daɗin dangantaka da maƙwabta na saboda muna zaune lafiya cikin aminci da kwanciyar hankali. Ko maƙwabta na da amfani ga rayuwa yau da kullum saboda maƙwabta za su ɗebe ma kewa a ko da yaushe. In ka so za ka shiga gidan maƙwabta kuyi labari cikin aminci da farin ciki.

Eh kayan marmarin da na fi so, na fi son ayaba saboda ayaba kayan marmari ne masu ɗanɗano kuma masu alfanu ga lafiyar ɗan adam. Sai sa ni ke son ayaba saboda tana da daɗi kuma kalar ta tana burge ni. Sai sa ni ke matuƙar son ayaba kuma hassadi sosai tana ƙara wa ɗan adam lafiya a jikin shi.

Eh ina iya gabatar da rahoto. Ina gabatar da rahoto a natsaye da kwanciyar hankali, kuma idan an mani tambaya ina ƙoƙari in fahimtar da waɗanda suka tambaye ni. Ina da horo sosai a kan ba da rahoto. Kuma rahoto na burge ni, abu ne da nake sha'awa.

Eh, nafi son farkon shekara saboda farkon shekara ana murna da bikin shiga sabuwar shekara. Muna murna tare da ahali na, 'yan uwana da abokan arziki sai sa nake son farkon shekara a ko da yaushe. Kuma farkon shekara ana bukukuwa wanda za a ci abinci kala kala. Hakan na burge ni da ƙayatar da ni.

Eh, in naje kasuwa ina siyan kayan cefane saboda su ke kai ni kasuwa. A kullum in na tashi zan je in siyo kayan cefane da kayan da zan girka abinci domin in ci da ni da ahalina. Ina sha'awar in ga na fita kasuwa saboda haka na burge ni zan shiga cikin al'umma in ga mutane kala kala.

Ina yanke farce so biyu zuwa so uku a sati, saboda yanke farce tsafta ne. In ba ka yanke farce zai iya jawo maka ƙwayoyin cuta a rayuwarka. Yanke farce tsafta ne kuma abu ne mai kyau ga lafiyar ɗan adam. Shiyasa nake yanke farce so uku a sati.

Eh ina kunna Bluetooth kullum saboda ina connecting ɗin shine ina haɗa shi ne da abun sauraro na. Hakan na ƙayatar dani, saboda barin takura ma na kusa dani ako da yaushi idan zan saurari waƙa ko karatu sai sa ni ke kunna Bluetooth a kullum in zan yi amfani da waya na.

Eh ina rera waƙa a lokacin da nake wanka. Hakan na ƙayatar da ni sakamakon a lokacin da kake wanka babu abokan fira. Hakan na ɗebe mani kewa. Sakamakon in zo na in yi shiru sai in ta waƙa haka na ɗebe mani kewa. A ko da yaushe idan ina wanka ina rera waƙoƙi kala kala. Hakan na birge ni kuma yana sa ni cikin farin ciki.

Eh, rubutuna na da kyau. Ina so in ga ina rubutu mai kyau saboda malamaina da kuma mutane abun na birge su. Hakan na ƙara bani himma da ƙwazo ganin na ƙara sa rubutuna yayi kyau a ko da yaushe. Kuma idan ina yin rubutu mai kyau haka na sauƙaƙa min karatu wajen karantawa saboda zan karanta abune da nake gani sosai cikin fahimta. Sai sa nake son ƙawata rubutuna a ko da yaushe.

Eh, abincin da nake ci a safiya ina cin koko da ƙosai saboda shine abincin da muka saba ci a ko da yaushe. Al'adar mu ta Hausawa koko da ƙosai abinci ne mai alfano ga lafiya. Ko da yaushe abinci ne da yake riƙe mana ciki kuma abinci ne da muke sha'awa da farin cikin ci a ko da yaushe. Shiyasa nake son koko da ƙosai.

Abun da nake yi lokacin da babu wutar lantarki, ina kunna fitilar wayata saboda idan babu haske, ba yarda za a yi murayi cikin daɗi da aminci. Sai sa nake canza wayana da fitilata a ko da yaushe idan an bar wuta lokacin da aka ɗauke wutar lantarki, sai in kunna fitilata in haska domin ayyukana na yau da kullum. Sai sa nake tanadi fitilata a ko da yaushe.

A'a gaskiya bana son cin citta a cikin abinci na, saboda citta na da ɗaci. Citta ina dai sa ta a cikin lemu ko ginger da nake haɗawa amma bana sa citta a cikin abinci na. Duk da citta abu ne mai amfani ga lafiya amma ni bani da ra'ayin shi, sai yasa bana sa citta a cikin abincin ci, sai dai abin sha na nake sa citta.

Eh, na fi son lokacin da zan kwanta bacci saboda lokacin ina farin ciki na gama dukkan ayyukana da nake yi a rana. Zan kwanta cikin farin ciki da annashuwa, ba zan kwanta da fargaba ba. Zan tashi in yi wani abu sai sa nake son da daddare lokacin da zan kwanta. Hakan na burge ni, na sa ni farin ciki da annashuwa.

Abun da nake tunawa da ga yarun tata ina tina lokacin da aka sai min keke. Ina farin ciki ranar, dan ko ba ccibamba. Ina farin ciki sosai, kuma wannan shine abun da nake tunawa da ga yarun tata. Lokacin da aka sai min laulawa, hakan na sa ni cikin farin ciki sosai kuma yana sa ni dariya inna tuna da keken nan saman gado na ya kwana. Hakan na birge ni.

Ina son ziyartar kasar Makkah a ko da yaushe saboda ita ce ƙasa da muke yin ibada. Kuma ita ce ƙasa da nike so in je a rayuwa ta saboda ƙasa ce mai cike da abubuwan ban mamaki da abubuwan ado da na kwalliya kuma da abubuwa masu burgewa. Shi sa nike so na je ƙasar Makkah saboda hakan na burge ni a rayuwa ta.